Tambaya ta gaba mai tambaya yake cewa, "yaushe kake fara aiki kullum?" Maganata, "domin Allah, asomi, ni mutum ne da ya danganta da yadda aikin yazo. Wani lokacin aikina na safe ne, wani lokacin aikina na yamma ne. Tunda muna yin night a wajen aiki. Kuma in zanje night, zan tafi ƙarfe shida ko ƙarfe biyer ma idan na tafi da wuri. Su kuma wasu zaka gama har ƙarfe huɗu. Duk da haka dai in naje aikin ma wani lokacin sai ka kai ƙarfe takwas ma baka fara aiki ba. Saboda komai yana tafiya normal, tunda operation ne mu. Mu duba mashin, mu duba equipment da shoransu. Idan ma aikin safe na tafi, idan naje aiki msy be in ɗan tsaya don yin press off ko a hanyar ɗan tsaye yawo na, muna hira da jama'a saboda aiki yana tafiya daidai. Ba wai hakan amnos irin ban mai da hankali kan aiki ba a'a. Kawai aikin ne in ya zo da emergency kana zuwa ma ko zama ba za ka yi ƙaci abinci ba. Kana zuwa zaka fara aiki. Amma wani lokacin sai ka wuni ma baka yi komai ba. So lokacin da dai nake fara aiki shine da sanda na shiga aiki ne kawai na fara aiki. Yauwa."